Daga cikin wasannin da na fi so, na fi son wasan ƙwallon ƙafa da wasan ƙwallon kwando. Saboda sannan kuma akwai ainihin wasan Lawn Tennis. Shima gaskiya ina matuƙar son shi saboda waɗannan wasannin suna cikin wasannin da idan nayi su nake jin daɗin jikina saboda ina motsa jikina ta hanyar yin waɗannan wasannin sosai.

Lokutan da nake yin wanka, na kayi wanka da safe sannan kuma da daddare. Amma wani lokaci idan akwai zafi, na kanyi wanka safe rana dare. Wani lokacin da dare ma a da rana haka na kayi wanka sau biyu. Ya danganci yanayin yadda zafin gari yake. To na kayi wanka har sau biyar a rana.

Nakan bayar da ra'ayina a wajen aiki a yayin da aka zo da wani lamari mai matuƙar muhimmanci. Idan aka buƙaci a je ra'ayin ma'aikata, ni ma ina faɗin nawa ra'ayi, ko kuma a duk lokacin da na ga wani abu wanda zai kawo mana nakasu a wajen aiki, nakan faɗi ra'ayina domin a duba lamarin kuma sau da yawa idan aka yi amfani da shi yana bada fa'ida.

A duk lokacin da na ci abinci ya rage, nakan ba da shi ga mabukaci idan akwai a kusa, sannan idan babu sai in tanaje shi, in killace shi, in sa shi a cikin na'urar sanyaya abinci wato fridge kenan, idan bukatun amfani da shi ya taso sai in yi amfani da shi. Abin haka nake sarrafa ragowar abinci na.

Eh daga cikin sabulan da nake amfani da su, wajen wanka, na kai amfani da Dettol kuma ina amfani da Septo, l waƴannan masu ainihin antiseptic soap kenan, sannan kuma na kan yi amfani da wanda ba antiseptic ba kamar irin su Supreme da shauran su duk ina amfani da waƴannan sabulan irin su Lux, da shauran su, ina amfani da su wajen yin wanka.

A duk lokacin da na farka da safe, abu na farko da nake yi shi ne zan tashi na je na yi tsarki, na yi alwala, na yi sallah sannan in ɗan motsa jikina kafin na shiga na yi wanka sannan na karya. Na fita na tafi wajen aiki. Idan kuma ba ranakun aiki ba ne, bayan na karya na ɗan samu wasu awa, awa ɗaya ko biyu ko awa ɗaya da rabi sai na koma na kwanta domin na huta har izuwa kaman ƙarfe shaɗaya ko sha biyu kafin na tashi kuma na fita.

A launin tawadan da na fi amfani da shi, na fi amfani da ainihin a ja, ina amfani da ja wajen ainihin gyara takaddar yara. Sannan kuma ina amfani da abin da ya shafi a launin shuɗi. Shi ma saboda wannan shi launin ina amfani da shi ne wajen rubuce rubuce. Idan ban samu shuɗi ba, wani lokaci na kan yi amfani da baƙin tawada. Amma waɗanda na fi amfani da su shi ne da shuɗi da ja. Waɗannan su ne launukan tawadan da nake amfani da su.

Eh, ina zuwa wajen aiki akan lokaci. Bali nakan je wajen aiki ma kafin ainihin lokacin da aka iyakance cewa a zo lokaci. Saboda ni mutum ne wanda bana son ainihin ɓata lokaci. Na fi so duk abin da zanyi a rayuwata in dangayyin shi akan lokaci kamar yadda aka tsara. A dok lokacin da ban je aiki akan lokaci ba ni karan kaina bana jin daɗi kuma ina zargan kaina. Sannan na fi jin daɗi da samun kwanciyar hankali da natsuwa a duk lokacin da aka ce naje wajen aiki kafin cikan lokaci. Sai in samu cikakken natsuwa, in kasance cikin farin ciki. A wannan yanayi da na tsince kaina saboda shi lokaci abu ne babu abun da ya kai shi daraja. Da zaran mutum yayi wasa da lokaci to yana lalata abubuwa da dama wanda zai yi a wannan yanin. To zugin abu akan lokaci shine wanda yafi dace da rayuwar mu.

Daga cikin babban nasaran da na samu a wajen aiki, shine na kasance a duk tsawon lokacin da nake aiki. Ba a taɓa samu na da cewa na yi wani abu na ainahin cin amanar aiki ba ko na yaudara. Bal nakan samu, ah, lambar yabo daga wajen shugabanni na. Hatta ɗaliban da nake karantar da su na samu lambar yabo daga gare su. So ni wannan a wajena gaskiya nasara ne mai matuƙar, girma a wajena. Wannan nasara ce wacce nake kallon shi da girma a wajena.

Eh nakan yi karatu kafin na kwana, bi ma'ana kafin na yi bacci kenan, nakan yin karatu. Amma wani lokaci idan na dawo daga aiki na gaji sosai bana samun yin karatu sai dai in kwanta haka ko kuma ina rashin lafiya mai tsanani to bana yin karatu. Amma gaskiya nakan yi karatu kafin na kwana.

Yanayin yadda muke sadarwa a wajen aiki shine muna sadarwa ne ta ainihin, ah da yaren da ma'aikatan ta yadda. Bi ma'ana tunda makaranta ne muna sadarwa da juna da malamai da ɗalibai ta hanyar amfani da yaren Turanci ko Larabci. Sai dai idan ya zama dole to sai a yi yaren Hausa.

Daga cikin bukukuwa wanda ake yi, wanda na fi so shine bikin sallah. Ƙaramin sallah da na babban sallah sai kuma bukukuwa na ɗaurin aure wanda ake yi. Amma kab a cikin bukukuwa wanda na fi so, babu wanda na fi so irin bikin sallah. Saboda a wannan lokacin mu kan haɗu 'yan uwa da abokan arziki a haɗu, a zo a zauna, a sada zumunci, a ci abinci sannan kuma a dinga ziyartan 'yan uwa wanda aka daɗe ba a haɗu ba. Toh a wannan ranaku na biki muna amfani da shi saboda sada zumunci. Toh shiyasa gaskiya ya kasance daga cikin bukukuwa babu wanda na fi so irin bikin sallah. Da ƙaramin sallah, da babban sallah za a haɗu da manya, da yara, da kakanni, da jikoki duka a haɗu. Ana ainihin gaida juna, a yi hotuna, aɗan yi wasanni na nishaɗi. Wannan shine babban dalilin da yasa na fi son bikin sallah.

Eh ina son karanta littattafai saboda yawaita yin bincike. So, duk wanda yake yana karantarwa ne zai zama mai kusan dole ya dinga karanta littattafai saboda ya ƙara ilimi akan abin da yake karantarwa. Domin idan mutum bai yawan karatu za a dinga samun matsala a cikin aji. To wannan dalilin yasa ina yawan karanta littattafai musamman wanda suka shafi aikin da nake yi.

Gaskiya ina yawan amfani da waya. A duk lokacin da na kasance na samu sarari, ina amfani da wayana na hannu saboda yin bincike da kuma wasu abubuwa wanda suka shafi wannan. Saboda shi waya a yau ya zama wani fanni ne na rayuwar ɗan adam. Wani lokacin ma idan babu waya a hannuna gaskiya sai inji kaman bana jin daɗi. To shi saboda amfanin wayan. To in dai bana amfani da waya, in dai gaba bana amfani da waya to lokaci ne da nake aiki da ba zan iya amfani da waya ba sai in haƙura da shi. Amma da zarar na samu sarari ina amfani da waya.

Eh, ina iya kunna wuta. Idan ya kama koma wani irin wuta ne wanda nake amfani da shi, ina iya kunnawa. Idan wutan lantarki ne, kaga shi sai a kunna shi daga makunnansa. Idan wuta ne na risho, shi ma na san yadda zan kunna. Idan wuta ne na gas, shi ma na iya kunna wa. Idan wuta ne na electric burner, abin girki na zamani wanda yake amfani da wutar lantarki, shi ma na iya kunna shi. Haka nan idan wuta ne na itace, shi ma na iya kunna shi. Sannan kuma idan wuta ne wanda ya kasance cewa na gawayi ne wanda ake amfani da gawayi, shi ma na iya kunna shi. Saboda haka na iya kunna wuta.

Eh daga cikin shaguna wanda na fi zuwa sune shagon sayar da kayan abinci. Gaskiya na fi zuwa shagon kayan abinci, inda ake sayar da kayan abinci saboda wannan shine abubuwan da kusan ko da yaushe a rayuwan mu muke yi. Amma sauran shaguna suma ina zuwa amma wanda na fi zuwa na fi zuwa shagon siyan kayan abinci.

Eh, daga cikin bas ko taski wanda na fi so shine bas saboda ya fi min sauƙi amfani da shi da sarrafawa da sauƙin mu'amala. Shiya sa na fi son bas a kan ainihin shi taksi. Wannan shine, shi bas yana da yalwa a cikinsa. Idan kuma ka shiga za ka samu sarari a yayin da za a kai ka inda za ka je. Wanda shi kuma taksi za ka ce wa mota ne wanda ba shi da wannan yalwan sosai kuma ga tsada. To shi bas za ka ce wa kuɗin shi inda za ka je ba shi da tsada sosai.

Eh daga cikin malamai wanda na fi so gaskiya na fi son malamina wanda yake koya mun karatu na addini da kuma karantar da ni addinin, saboda addinin ya ƙunshi komai da komai. Wanda ya san addini, zai san yanda zai tafiyar da rayuwarsa, yanda zai mu'amala da mutane, da yanda ba zai zalunci kowa ba, kuma ba zai bari a zalunce shi ba, kuma addini shi zai nuna wa mutum yanayin yanda zai ainihin, kyautata ma kowa, yi ma kowa adalci. Shiyasa na fi son malamin addinina. Saboda shi yana karantar da ni dukkan waƴannan abubuwan, ta yanda, ba zan cutar da wani ba.

Eh nakan ɗauka hotuna amma ba sosai ba. Dan ɗaukan hoto ina ɗaukan hotuna musamman idan aka haɗu a wurin biki, ko irin bikin sallah haka ko bikin ɗaurin aure. Nakan ɗauka hoto da abokai amma kuma haka kawai ina zaune, gaskiya ban cika ɗaukan hoto ba.

Abubuwan da nake so a canza a wajen aiki ko na canza a wajen aiki su ne yanayin ababen da muke amfani da su, wanda ba na zamani ba. Gaskiya suna matuƙar ba mu wahala, kamar yanayin allon da muke amfani da shi, inda so samu ne muna so a canza mana shi a wajen aiki mu samu na'ura mai ƙwaƙwalwa. Saboda yanzu duk abin da mutum zai yi yana da buƙatar na'ura mai ƙwaƙwalwa.

Ai ina matuƙar son buɗe taga a cikin ɗaki a yayin da nake ɗaki, musamman idan ina cikin ɗakin. Na ɗauke shi a matsayin dole ne in buɗe taga saboda iskan da ke ciki ya dinga shiga yana fita. Idan mutum ya kulle ko'ina iska baya shiga baya fita ana samun cututtuka. Sai dai kawai lokacin da ban buɗe taga shine lokacin da akwai sanyi mai tsanani to nakan hakura saboda idan na buɗe taga da ƙura da sanyi zai shigo cikin ɗakin. Amma lokaci wanda yake madaidaici da lokacin zafi ko da yaushe ina buɗe taga.

Eh ina kwana a cikin ɗaki. Ni ban yarda da kwanciya a waje ba. Wei idan ina kwana in je in kwana a waje a'a ai babu tsaro. Saboda haka idan mutum ya je yana kwana a waje ana iya samun matsala ko maciji ko kunama ko wani mugun ƙwaro ya zo ya cije shi ko kuma barawo ɓarayi ma su zo su ainihin a cutar da mutum. Saboda haka duk lokacin da zan kwana a cikin ɗaki nake kwana.

Lallai ina fatan samun cinyewa. Komai duk abubuwan da nake yi ina fata da kuma fatan cewa in samu na cinye shi ta hanyar samun nasara da ainihin sakamako mai kyan gaske. Burin kowa shine a duk lokacin da yayi abu ko aiki ko jarrabawa a ce ya samu nasara ta hanyar cinye wannan ainihin aikin ko jarrabawa ya samu. In so samu ne ya cinye shi ɗari bisa ɗari. Gaskiya ina fatan samun cinyewa akan wannan aikin.

Eh, wani lokaci ina ƙetare ƙafafuwana a yayin da nake zama ko lokacin da nake zama amma ba ko da yaushe ba. Idan ina zaune tare da abokaina, nakan ƙetare ƙafafuwana amma idan ina zaune a gaban waɗanda suka girme ni ko iyayena haka bana ƙetare ƙafafuwa saboda a al'adarmu kaman nau'i ne na rashin girmama babba. Amma idan cikin sa'o'ina ne ko ƙannena ko abokaina dan nayi wannan ba matsala ba ne.

Eh, a gaskiya ban san yadda ake duba lambar QR ba. Ban sani ba, saboda haka ban iya duba lambar QR ba. Amma zan yi ƙoƙari in ka ce wa na koyi yadda ake duba lambar QR.

A'a, ba na amfani da mataimakin murya. Na fi so duk abin da zan yi in yi amfani da murya na yanda yake na asali. E, ba na son duk wani abun da za a ce za a yi amfani da shi domin ya taimaka ma murya na, ya canza min murya ko wani abu. Na fi son murya na yanda yake.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban daban. Ya danganci irin taimakon da mutum yake so. Idan wanda bai fi ƙarfi na ba ne, ina taimakawa. In wanda ya fi ƙarfi na ne kuma, zanyi ƙoƙari in ga cewa na samu wanda zai iya yin wannan taimakon saboda ya taimakawa wannan mutumin da yake cikin wannan yanayi.

Eh ina iya hawan keke. Ina tuƙa keke sosai saboda yana taimakawa wajen motsa jiki. Shi amfanin keke zaka ga cewa na farko a lokacin da kake tuƙa keke zakayi tafiya, zaka je wuri da sauri sannan kuma a wannan lokacin kuma dai kana motsa jikinka ne.

Eh idan ya kama ina tafiya da sauri amma ba ko da yaushe nake tafiya da sauri ba. Idan ya kasance cewa inda zan je ina buƙatan sauri sai in yi tafiya da sauri. Idan ba na buƙatan sauri nakan yi tafiya daidai wa daida ta yanda ba za'a ce wannan ya cika sauri ba.

Eh ina buga rubutu da sauri amma ba da sauri can sosai ba. Eh nakan rubuta rubutu, eh buga rubutu da sauri amma ba sauri can sosai ba. Wani lokaci kuma idan ma ina rubutun sai kaga kaman ban iya rubutu ba saboda rashin saurin. Amma idan ta kama in ina aji ne ko ina karɓan karatu to gaskiya ina buga rubutu da sauri a wannan yanayin.